Eh to kula da gashi yana da kyau, yana da muhimmanci. To yana da amfani sosai don kuwa akwai abubuwa da dama wanda mutum zai yi amfani da su ya kula da gashinsa. Na farko dai ba za ka na barin gashin kanka a buɗe ba. Na biyu in kana yin ma ɗaure kanka sai ka na ka wanke kaman a ce ko sau ɗaya a wata ko ko sau ɗaya a sati biyu, ko kuma a ce a sa wata biyu dai ya zama ka wanke kusu biyu ma. To bayan ka wanke ka saka shamfu da sauransu da conditioner in ka wanke su sai ka zo ka samu hair dryer ka sa ka kai busar da gashi. Sai ka ɗauki mai ko wani cream na conditioning haka wanda zai sa shi ya yi laushi sai ka sa. Sai ka samu ka kitso ko kuma in kai namiji ne ba za ka tara suma yayi yawa har yadda zai wari ba. Za ka wanke shi shima sai ka je shagon me aski ayi maka aski. To akwai abubuwa da dama wanda yanzu zamani ta kawo ana amfani da shi wurin gyaran gashi. Ana haɗa mai da kuma kaman cream haka. Mai in akwai ana yin using su rose merry su kanun fari da sauransu wurin gyaran gashi.